Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh tabbas ina amfani da ajiya a yanar gizo. Abin da ake nufi da ajiya a yanar gizo shine ka ajiye wa ƴan su bayananka ko hotuna ko bidiyoyi ko wani abu makamancin haka ta hanyar amfani da yanar gizo. Da akwai yanda ake yin ajiya a yanar gizo su hanyoyi da dama. Zaka iya yin ajiya a wayarka ko kwamfutar ka ko imel ɗinka ko abin da ake kira da cloud da dai sauransu. Ajiya a yanar gizo tana da daɗi kuma tana da amfani domin zaka iya amfani da wani abu na zahiri ka yi ajiya kuma wani lokaci ka zo ka rasa inda ka ajiye shi. Sannan idan ka yi ajiya a yanar gizo ko da takardu ne wani lokaci idan kana neman su ba ka, ba ka tafi da, da tare da ainihin takardun na gaskiya ba. Zaka iya amfani da wanda ka yi ajiyar su a yanar gizo ka fitar da su a zahiri domin ka yi amfani da su. Tabbas ina yin ajiya a yanar gizo kamar irin takarduna na karatu wato shaidar kammala karatuna ko wani horo da dai sauransu. Hotuna na dukkanin su ina yin ajiyar su a yanar gizo kuma suna yi min amfani sosai. Wani lokaci ina sa lamba ko kuma in sa wani la-lamba mai albarka ko kuma lambar sirri domin in ajiye waɗannan kayayyaki. Yanda babu wani wanda ya san wannan lambar, lambar sirri ballantana ya buɗe ya yi min bincike a waɗannan ajiyoyin nawa. Tabbas akwai ma cuta kuma waɗanda suke yin kutse a cikin ajiyan mutane a yanar gizo ta hanyar saka lambar mai albarka ko kuma lambar sirri. Ne kaɗai zaka kare kanka daga waɗannan masu yin kutse. Sannan kuma ka guji ba da imel ɗinka barkatai da shiga apps, apps waɗanda ba su dace ba ko kuma ba ka san asalin su ko dalilin yin su ba ko kuma ingancin su ba. Tabbas yin ajiya a yanar gizo ta mun rana a lokuta da dama saboda akwai lokutan da na je makaranta ba tare da takardan da ake bukata ba. Na manto su lokacin jarrabawa a gida. Sanadiyyar ina tafiya da wayata ta salula wato wayata ta hannu ya sa ban sha wahala ba na tafi wajen masu fitar da takarda daga yanar gizo. A ka yi amfani da lambar sirri na aka fitar mun da waɗannan takardu masu muhimmanci da zan shiga jarrabawa da su. Da ba dan tabbas na samu na yi ajiya a yanar gizo ba to da baya yanda zan yi sai dai na dawo gida. Kuma muna da nisa tsakanin mu da wannan makaranta. Idan har na ce zan dawo na koma zan iya makara kuma ba za a bar ni na shiga jarrabawa ba idan har na fice mintuna talatin da fara jarrabawa. Saboda haka shine babban dalilin da ya sa na ga cewa ya dace in dinga yin ajiyoyi na masu muhimmanci a yanar gizo. Sannan kuma ko account dina wato banki na, na haɗa shi ne da yanar gizo. Saboda haka wannan shi ma ajiya ce da ake iya yin ta a yanar gizo. Yanar gizo fasaha ce ta zamani da ta zo wanda kowa yana iya yin ajiya a yanar gizo. Kuma idan har ma ba ka iya yin ajiya a yanar gizo ba kamar baka waye ba ne ko kuma baka san abin da yake faruwa a wannan zamani ba. Yanzu cigaba ya zo da ko a karkara suna da wayoyin hannu ballantana kuma a cikin birni da sauransu. Wannan shine dalilin da ya sa nake yin ajiya a yanar gizo domin wata rana za su yi min amfani wanda ban ma yi zato ko tsammanin hakan ba.

Mene ne babban nasarar da kuka samu a aiki? Nasara ita ce ka cimma wani buri naka, wala aiki ko kuma ba aiki ba. Tabbas akwai nasarori da yawa a rayuwa. Kasancewar ni ba ma'aikaciya ba ce, ina yin kasuwanci ne da kuma yin noma. Ina yin kiwon kaji. Babbar nasarar da na samu a wannan aiki nawa shine, na zuba kajina na hausa kuma ina basu abinci yanda ya kamata a matakin yanzu har waƴansu sun fara yin ƙwai kuma muna sa ran zuwa wani lokaci za su fara ƙyanƙyashe wannan ƙwai. Wannan babban nasara ce da na samu kuma na ƙara samun gogewa a wannan kiwo nawa. Ina da niyya ko kuma burin in ƙara zuba waɗansu sababbin kaji nan zuwa makonni biyu zuwa uku. Sannan ina yin sana'ar ɗinki. Ina shiga wajajen yin horarwa inda ake horar da ɗinki ta kafofin sada zumunta. Ina koyan ɗinki iri-iri kala-kala wanda har yanzu haka zan iya ɗinka riga da siket wando da dai sauransu wanda mutum zai saka kuma ya ji daɗi a jikinsa. Wannan babbar nasara ce da na samu a rayuwa kuma na kammala karatuna, na yi digiri na a fannin kimiyyar abinci da sarrafa shi. Saboda haka wannan karatu da na yi shi, na kammala shi sannan kuma na yi farin ciki da haka shi ma wannan babban nasara ce. A halin yanzu ina neman aiki da zan fara yi wanda ya shafi wannan fanni. Tabbas akwai nasarori da yawa a rayuwa da na cimma wanda ba kowa ne ya min wannan ba, Allah ne. Mu a addinin Musulunci muna dogaro ne ga Allah wanda mun yarda cewa shi ne mai ba mu kuma shi ne mai hana mu idan har ya so haka. Saboda shi Allah baya bawa mutum abin da yake ba alheri a gare shi ba. Ko da mutum yayi addu'a yana son wani abu idan wannan abun ba alheri ba ne, za ka ga bai same shi ba. A duk lokacin da ka ga wannan kar ka gajiya da godiya ga Allah. Ka ci gaba da gwadawa da kuma yin addu'a. Tabbas watarana za ka yi nasara, burin ka zai cika. Mu a addinin Musulunci mun yarda da cewa akwai ƙaddara mai kyau ko mara kyau. A duk lokacin da ka ga ka roƙi Allah, Allah bai baka wannan abu ba to ka ƙaddara shi a rayuwarka cewa wannan abun ba alheri ba ne a gare ka, ko kuma wannan abun zai iya cutar da kai idan ko da ka same shi. Rashin samunsa shine alheri a gare ka. Kuma dukkanin masu haƙuri suna cimma burin su, suna yin nasara a rayuwa. Nasara a rayuwa ba kawai samun kuɗi bane shine nasara a rayuwa. Idan har kana da burin yin wani abu a rayuwarka ka samu ka yi shi, wannan babbar ni'ima ce kuma nasara ce. Waƴansu suna ganin cewa idan har mutum ba shi da kuɗi a rayuwarsa to tabbas ba shi da sa'a ko kuma shi bai taɓa cimma wata nasara a rayuwarsa ba. Dukkaninmu Allah ne ya halicce mu kuma ya halicce mu ne kawai don mu bauta mishi. Saboda haka abin da ya ga dama ko kuma ya rubuto a ƙaddaranmu shi ne kaɗai zai kasance da mu. Kuma dukkanin rabon mutum baya wuce shi. Tabbas akwai nasarori da yawa da mutane suke samu a wajen aikinsu. Wani aikinsa kasuwanci ne, wani aikinsa noma ne, wani aikin gwamnati yake yi, wani kuma yana yin aiki ne kawai na zaman kansa ko harkar gine-gine ko sayar da kayayyaki da abubuwa da dama makamantan haka. Muna da sana'o'i a Najeriya da kuma ayyuka iri daban-daban. Ko wanne da akwai irin nasarar da mutum zai cimma a cikin wannan aiki.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Idan aka ce yaya kake daidaita aiki da rayuwa ana nufin kana yin wata sana'a ko kuma kana yin aikin gwamnati sannan kuma yaya kake tafiyar da wannan aiki tare da rayuwar da kake yi ta yau da kullum. Mun san cewa kowa da irin aikinsa kuma kowa da irin rayuwar da yake yi. Kowa yana tsara wa kan sa rayuwa ne yanda ya ga zai iya. Tabbas haɗa aiki da rayuwa ta yau da kullum akwai wahala. Amma kuma idan har mutum ya yi haƙuri kuma ya jajirce zai iya haɗa aikinsa da rayuwarsa ba tare da ƙalubale masu yawa ba. Da farko dai ni ina yin sana'a ta kiwo, ta ɗinki sannan kuma haka zalika ina neman aiki na gwamnati a halin yanzu. Sakamakon na gama karatuna amma kuma ban fara aiki ba. A kullum idan na tashi ina zuwa na ba wa kajina abinci na gyara musu waje in ba su dukkanin wani abu da suke buƙata. Sannan in shigo cikin gida in yi karin kumallo, in yi tsaftace muhallina, in yi share share, wanke wanke, goge goge da dai sauransu. Sannan in ɗora girkin rana. Sannan in ƙara zuwa na duba kajina in ga mene ne suke buƙata. Na tabbatar na samar musu da wannan abun sannan in dawo cikin gida. A wani lokacin ina yin kallon fina-finai da yamma. Wani lokacin kuma bana samun wannan damar idan har ina da ɗinki. Idan kuma har bani da abin da zan yi ina hawa kan ƙafofin sada zumunta da wayata ta hannu domin in samu wani ilimi da zai sa na ƙaru. Ina ganin mutane da suke koyar da abinci wato girki kenan, ɗinki, kiwo na cikin gida da dai sauransu. Sannan a wani lokacin za ka je ɗakko yara daga makaranta ko kuma akwai biki, wani shagali dai haka ko kuma kana so ka je ziyara. A wannan yanayi idan har abu bai zama mun wajibi ko dole ba, idan har zuwa jaje ne ko wani abu msaka mancin haka ina barin shi ƙarshen mako sai na je wannan hidimar. Kamar zuwa kasuwa, duk ƙarshen mako nake zuwa kasuwa ta domin a wannan lokacin ne da bani da aiki sosai. Tabbas haɗa aiki da rayuwa abu ne mai matuƙar wahala. Amma idan har ka jure za ka iya daidaita su ta yanda za ka iya yin komai cikin natsuwa da kuma jajircewa. Waɗansu suna zuwa kasuwa ne ba sama iya yini a gidajensu domin ba su da wanda zai zauna musu a shago ko kuma suna tsoron idan sun ba wa wani amanar kayansu ba zai riƙe ta yanda ya kamata ba. Tabbas dole ne a garesu su je suga me yake wakana a wannan kasuwancin nasu idan har suna so su ga kasuwancinsu yana tafiya daidai. Idan kuma mutum yana yin aikin gwamnati ne a kullum mu a nan Najeriya ana zuwa aikin gwamnati daga Litinin zuwa ranar Juma'a. Mutum yana da hutu ne kawai iya Asabar da Lahadi. Sannan idan mutum ya tafi aiki nan tun safe ba zai dawo ba sai ƙarfe huɗu zuwa biyar. Saboda haka idan mutum ya dawo zai dawo ne a gajiye sannan waɗansu suna da yara musamman mu mata. Dole ne ka saisaita ka bi a hankali yanda za ka tsara iyalinka su ji daɗi kai ma ka ji daɗi. Idan ba haka ba kuwa rayuwa za ta yi maka zafi sosai fiye da yanda ake tsammani. Domin haɗa rayuwa da aiki ba abu ne na wasa ba.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Tabbas ina da gado saboda haka bana kwana a ƙasa, ina kwana ne a kan gado. Kwanciya a gado da kwanciya a ƙasa ya ta'allaka ne da irin ƙarfin mutum, yawanci duk da na san cewa wa ensu sun fi son kwana a ƙasa musamman irin tsofaffi da dai sauransu. Amma ni ina da gado na sannan kuma a tattare da wannan gadon akwai katifa mai laushi a kan wannan gadon. Saboda haka bana son kwantawa a ƙasa domin kwanciya a ƙasa yana samin ciwon jiki. A duk sanda na daɗe ina kwanciya a ƙasa zan ji gaba ɗaya gaɓoɓina da jikina yana min mugun ciwo, wanda idan har ban yi wasa ba ma sai na sha magani sannan zan daina jin jikin na ya daina yin ciwo. Kamar karkara, sun waɗansu basu da abin kwanciya sai dai taburma ko kuma su shimfiɗa bargo su kwanta a kai. Amma yawanci mu a birni ana amfani da gado ne domin a kwanta yi bacci. Idan har ka ga mutum bai kwanta a kan gadon shi ba ya kwanta a ƙasa to sai dai idan gadon nasa ya samu matsala ne ko ya karye ko wani abu makamancin haka shine har mutum zai bar kan gado ya kwanta a ƙasa. Amma gaskiya ban ga wani dalili da mutane suke kwanciya a ƙasa fiye da gado ba. A dukkannin yankin mu idan har dai mutum yana da gado a gidansa baya kwanciya a ƙasa sai dai a kan gado. Waensu daga cikin waɗanda suke kwanciya a ƙasa kawai suna kwanciya ne kamar lokacin zafi sai su fita tsakar gida suyi shimfiɗa. Saboda haka babu lokacin da za a ce kullum mutum sai ya fitar da gadon sa tsakar gida sannan ya kwanta ya yi bacci. Sai kawai su sami tabarma su ɗauki katifar su su fitar da ita tsakar gida su kwanta a kai. Amma lokacin sanyi ko lokacin damuna shi ma ba wanda yake bata tsakar gida domin kwanciya a kan katifa ko wani abu makamancin haka. Saboda haka ni dai ko da ace ma da zafin ne bana kwanciya a tsakar gida ko kuma a kan taburma. Ina kwanciya ne a gado na sannan kuma in samu fanka idan da hali in kunna. Idan kuma babu wutar lantarki a wannan lokaci ina samun mafici ne na gargajiya nayi fiffita da shi. Wannan shine a takaice yanda nake yin bacci ko kuma in kwanta. Idan har zan zauna ina amfani da kujera ne domin zama. Idan zan ci abinci ina amfani da taburma ne domin ci abinci na. Idan kuma har kwanciya zan yi bacci ko wani abu makamancin haka ko zan kwanta ne na huta ina amfani da gado ne na kwanta in huta. Yara ko manya a gaskiya kowa ya fi son kwanciya a kan gado. Amma akwai gidajen talakawa ko kuma waɗanda basu da hali ko ƙarfi da yasa ba za su iya siyan gado ba sai dai su yi shimfida katifa su shimfiɗa wa yaran su domin su kwanta. Amma duk wanda yake da halin siyan gado gaskiya baya kwantawa a kan katifa ko kuma a ƙasa makamancin haka. Dole ce ƙai ita ke sanya wa ka kwanta a kan katifa ko kuma taburma wato a ƙasa kenan. Saboda dukkanin ra'ayoyin jama'a da na ji a kwanciya a kan gado ko ƙasa babu wanda ya ɗauki ko kuma ya zaɓi kwanciya a kan tabarma fiye da a kan gado. Kowa yana ce mun ya fi son gado ne yana kwanciya a kan taburma ne idan bashi da halin kwanciya a kan gado.

Yaya kake kare kanku daga sauro? A hausance muna cewa yaya kuke kare kanku daga sauro, ko kuma ace yaya kake kare kanka daga sauro, ko kuma ace yaya kike kare kanki daga sauro, ko kuma ace yaya suke kare kansu daga sauro. Amma ba a cewa yaya kake kare kanku daga sauro. Tabbas wannan an samu kuskute wajen rubutu. Na farko dai akwai matakai da dama da mutum zai iya ɗauka domin kariya daga sauro. Amma taɓangarre na ko kuma in ce taɓangarren mu matakan da muke ɗauka sune kamar haka. Na farko muna tsaftace gidanmu, mu tabbatar da cewa babu datti domin datti, barin ruwa a buɗe suna ɗaya daga cikin manya manyan abubuwan da suke sanya sauro ya gabato inda kuke. Sannan abu na biyu shine ciyawa. Idan har kuna da ciyaye a gidanku ko bishiyoyi, to tabbas ya zama wajibi ku dinga yi wa wannan bishiyoyin feshi sannan kuma ku dinga aske wannan ciyawan domin rage ta ko cireta domin suna daga cikin manya manyan abubuwan da suke kawo sauro. Sannan abu na uku shine barin bola ko dai anyi shara a tara bola a waje ko kuma kwata wadda take fitowa ta amfanin gidan da dai sauransu suna cikin manya manyan abubuwan da suke haddasa sauro a gida. Sannan barin ƙofofi na cikin gida a buɗe gabatowa magariba. Dukkan sauran da yake waje ko haraba gida ko can tsakar gida ko can waje zai hallaro ne ya shigo muku cikin ɗakunan ku sannan kuma idan duhu yayi ya addabe ku. Sannan abu na biyar shine muna saka sauro net wato mosquito net da ake kira a turance. Wannan sauro net ɗin wata raga raga ce ta yadi da ake amfani da ita wajen ɗaurawa da take yin maganin sauro wanda idan ka ɗaura a katifarka ko a kan gadonka sauro ba zai iya shiga ya tinkare ka har ya cije ka ba. Sauro yana da babba illa kowa ya sani. Sannan kuma muna amfani da maganin sauro na ƙunnawa. Dudda dai cewa yanzu ana kira ga al'umma cewa a rage kunna wannan maganin sauro domin yana haddasa da cututtuka irin na su huhu ko da hanta da dai sauransu. Domin wannan da dai sauransu muna fama da ciwon malaria wato da zazzabin cizon sauro. Idan har sauro ya cije mutum da yawa fiye da adadi to zai iya haddasa wa mutum ciwon malaria wato zazzabin cizon sauro. Wannan zazzabi ne mai zafi wanda kowa yake gudansa. Yana sa ciwon kai, yana sa ciwon jiki da gabobi da dai sannan ya sama zafin jiki. Karasa me yake damun ka, ka kasa zama, ka kasa kwanciya, ka kasa tsuguno dukkan wani farin cikin ka a lokacin nan sai ka ji ya ɗauke mashi. Ka ji bakin ka ba daɗi. Tabbas mun san cewa ƙasashen ƙetare ba su da wannan cuta ta malaria wato zazzabin cizon sauro. Amma mu nan a Afirka muna da wannan zazzabi kuma idan har sauro ya cije ka zai iya haddasa wa wannan zazzabi. Idan kuma har ya cije ka sai ka sha maganin sannan wannan cutar zai bar ka.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Duk inda aka ce takardu na aiki, to tabbas waɗannan takardu takardu ne masu muhimmanci a rayuwakka. Tabbas, wa'insu suna ɗaukan takardu abun banza ko kuma kawai abu mara amfani. Takardun aiki takardu ne masu matuƙar amfani wanda dole ne ka killace su, ka ajiye su, ka adana su inda ba abin da zai same su. A ta ɓangare na ina ajiye takardun aikina a waje mai tsafta wanda na san cewa babu abin da zai same su, wata illa ko su yage ko ruwa ya zuba ko wani abu makamancin haka bazai taɓa su ba. Ina samun wajen ma'ajiya mai kyau inda na san ina ajiye abuna wanda yake da muhimmanci a rayuwata. A wannan waje ne nake ajiye takardun aikina. Ina da folder wato ma'ajiya, sannan in sanya su a cikin leda ko kuma jaka wadda na san cewa na aminta da ita kuma babu wanda zai ɗauka. Yara, manya ko wani idon sa ba zai kai wajen wannan takardun ba, ballantana har ya ɗauke su, ya yaga mun ko wani abu mummuna ya same su. Ko da takardu bana aiki bane, idan dai har takarda da rubutu a jiki, to tabbas wata rana za tai amfani. Takardun makaranta, takardun aiki, takardun shaida da makamantansu dukkanin waɗannan takardu ya kamata a adana su, a ajiye su yanda ya dace. Bai kamata a banzatar da waɗannan takardu ba domin wata rana za a neme su kuma za su yi amfani. Sannan kafin ka ajiye takardun aikinka, ya kamata ka ƙara yi wani copy wato irin su, yanda ko da wata ta lalace za ka samu wata domin wata rana. Takardu na makaranta ko na aiki takardu ne waɗanda suke da matuƙar muhimmanci wanda idan har suka ɓata za ka iya rasa aikinka ko kuma ka shiga haɗari babba. Wannan dalili ne ya sa ya zama wajibi ka kula da takardun ka domin kar aikin ka ya samu damuwa. Ta ɓangaren ko wane ne ta sanadiyyan wannan takardu. Wa'insu suna ganin takardu iri ɗaya ne ko kuma takardu basu da wani muhimmanci. Tabbas akwai takardu masu matuƙar muhimmanci a rayuwan mutum wanda idan ya rasa su ba zai ƙara samun irin su ba ko kuma sai ya sha fama da gwagwarmaya kafin ya ƙara samun wannan takardu. Kamar takardu irin na sakamako, jarrabawa da dai sauransu. Waɗannan takardu ba irin kowane takardu bane kuma ba takardun da ya kamata a wulaƙanta ko a watsar bane. Takardu ne da ya kamata a killace su inda ya dace, a lokutan da ya dace kuma lokacin da ya dace. Tabbas, dukkanin wa'insu abubuwa muhimmai a rayuwanmu ya kamata mu kula da su kawan yanda za mu kula da kanmu. Idan har mutum ba zai iya ajiye takardu yanda ya dace ba toh shi ma kansa baya kula da kansa ko lafiyarsa da duk abin da ya shafe shi da kyau. Dukkanin ko wanda baya kula da kansa ko rayuwarsa ko lafiyarsa da kyau, to tabbas wannan yana da buƙata a kai shi asibiti a duba shi domin mara cikakken hankali ne kaɗai zai yi wasa da abin da yake muhimmi a rayuwarsa.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Akwai yanzu tsintsiya iri daban daban wanda zamani ya zo da ita ake amfani da su domin share bandaki, dakuna, madafa, tsakar gida, shago da dai sauransu. Amma mu a nan yankin Najeriya, tsintsiyoyin mu na al'ada da muke amfani da su a nan yankin Arewa muna amfani da tsintsiyar kwakwa da kuma tsintsiyar laushi. Dukkanninsu ne ana samun su daga gona. Tsintsiyar laushi ana share waje da ita mai lau-- mai santsi kamar irin su tile, interlock da dai sauransu, ko inda aka malala siminti. Haka zalika kuma ita kuma tsintsiyar kwakwa ana amfani da ita ne inda aka sha-- aka shimfiɗa sallaya kafet inda yake da kurji kurji, tsakar gida inda yake da ƙasa da dai sauransu. Dukkaninsu wannan tsintsiyoyi ina amfani da su kuma su ne tsintsiyoyin da na fi amfani da su. Sannan kuma akwai tsintsiya da ake yi da gargajiya, ita ma ake amfani da tsintsiyar kwakwa a jona da sanda wanda muke yin sharar yana da ita. Ita ma a wannan zamani an yi ta zamani wadda ake kan-- ake zuwa kamfani a yi ta. Dukkanin su ana amfani da su ne don yin shara. Zaka iya amfani da tsintsiyar zamani za ku ma ka iya amfani da tsintsiyar gargajiya. Amma ni gaskiya na fi amfani da tsintsiyar gargajiya domin tsintsiyar zamani tana da tsada fiye da tsintsiyar gargajiya. Wannan dalilin shi ne kawai ya sa muka fi yin amfani da tsintsiyar gargajiya fiye da ta zamani. Amma tabbas akwai tsintsiyoyi na zamani waɗanda aka yi su iri daban daban. Iya kuɗinka, iya shagalin ka. Wanda duk kuma za su yi ma shara yanda ya dace za su share ma waje ƙalƙal ba tare da ka ga wani ɓarɓashin datti ba. Wato ba tare da kaga wani ɓarɓashi na dauɗa ba ko jirwaye ko wani abu makamancin haka. Sannan a ɓangaren waje mai santsi kamar tile da dai sauransu ana amfani da abin da ake kira a turanci magogi wato mofa. Ita ma akwai ta gargajiya da ake yi da tsumma akwai kuma ta zamani da ake yi a kamfani. Dukkanninsu za su yi ma amfani iri ɗaya ne sai dai wata za ta fi ma saurin amfani sannan waɗansu kuma za a ce wannan na 'yan gayu ne, wannan na 'yan ƙauye ne, wannan na 'yan birni ne da dai sauransu. Dukkanninsu ne idan na samu ta zamani ko kuma na samu ta gargajiya ina yin amfani da su cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Amma a yanzu muna amfani ne da gaskiya da tsintsiyar gargajiya wato tsintsiyar kwakwa da kuma tsintsiyar laushi. Kuma mutane da yawa a yankin mu na Najeriya, Arewa muna amfani da tsintsiyar kwakwa ne da tsintsiyar laushi. Sai dai masu hannu da shuni wato masu kuɗi suna yin oda ko kuma su siyo waɗannan tsintsiyoyi na kamfani wato na masu kuɗi ke nan. Amma ni bana damuwa tun da dukkanan su aiki ɗaya suke yi shiyasa ban damu da na sayi mai tsada ba. Ina siyan wanda na ga zan iya daidai kuɗina. Wannan shi ne a taƙaice bayanin tsintsiya da muke amfani da ita. Shi ne a taƙaice bayanin kawai. Iya kuɗinka, iya shagalin ka. Idan kana da hali za ka iya siyan ta kamfani idan kuma ba ka da hali ka sai ta gargajiya.

Sau nawa kake goge hakora? Tabbas goge hakori dai kuwa ya sani cewa yana ɗaya daga cikin tsafta. Manya manyan tsaftoci da mutum ya kamata yayi a rayuwarsa saboda lafiyarsa da kuma jin daɗin mu'amala da mutane. Ko da ace kai ba ka damu da wanke hakora ba amma saboda kana yin magana bakinka zai yi dinga wari idan har ba ka wanke hakora. Duk da dai cewa ana cewa ba rashin wanke hakora ne yake sa warin baki kaɗai ba. Idan mutum yana da amosanin baki yana sanya wannan ciwo na warin baki yadda za ka ga duk wankin bakin da mutum ya yi amma bakin shi yana fitar da wari mara daɗi yadda za ka ga mutane suna gudun suga ya yi magana a kusa da su. Tom amma duk da wannan haka ba zai hana ka ka ce ba za ka wanke bakinka ba. Domin wanke baki tsafta ne kuma kamar wajibi ne idan har ni ban wanke bakina ba bana jin daɗi. Ina wanke bakina a kullum sau biyu ne, da safe da kuma da daddare. Ina wanke bakina da safe bayan na tashi daga barci kafin na karya wato kafin na yi breakfast sannan kuma kafin na kwanta bacci da daddare shima bayan na ci abincin dare ina ƙara wanke bakina. Ta wannan hanya ne nake yin maganin tsutsa baki, warin baki da dai sauransu. Sannan za ka ji mutum yana yin numfashi mai daɗi cikin kwanciyar hankali. Ba zai ji bakinsa yana yami yami ko wani abu makamancin haka ba. Sannan dukkan wani cuta idan har kana amfani da abin goge baki ka wanke bakinka a kai a kai zai sa wannan tsutsar bakin naka ta bar wannan baki saboda tana buƙatar ƙazanta ne kai kuma tun da ba ka da ƙazanta za ta yi nesa da kai. Waɗansu suna wanke baki fiye da sau biyu waɗansu dukkanin bayan cin abinci suna wanke bakinsu. Waɗansu kuma suna wanke bakinsu ne sau ɗaya amma zai fi kyau kuwa mutum ya wanke bakin shi sau biyu a duk rana. Kuma likitoci ita ce shawarar da suke bayarwa cewa idan har mutum ya tashi daga bacci kafin ya ci komai ya wanke bakins shi sannan kuma bayan ya ci komai da daddare shi ma ya ƙara wanke bakin shi. Domin baccin da za ka yi bakinka zai kome kafin safiya wa'annan tsutsotsi da suke cikin bakinka sauran abincin da ya maƙale a bakinka shi ne zai zamo nasu abincin saboda haka da safe idan ka tashi za ka ji bakinka yana wari wari. Sannan kuma mutane warin baki ne yake sanadiyar ba a wanke baki ba. Amma shawarar da zan bayar shi ne duk wanda yake wanke bakin shi sau biyu a rana sannan kuma ya ji bakinsa yana wari ya dinga samun kanunfari yana daka wa yana kuskure bakinsa da shi da ruwan ɗumi. Tabbas wannan magani ne sadi dan na gargajiya da ake iya amfani da shi wajen warin baki. Ko kuma mutum ya samu darbejiya ya dafa ta ya yi shayin ta ya dinga kuskure bakinsa da ita. Ita ma wannan tabbas tana maganin cututtuka da haluttun ɓoye waɗanda za su iya yi wa mutum illa. Waɗannan tsutsotsi na baki ba a ganin su sai dai kurum a ga alamun su ta shatin kalan su sun yi baƙi a hakorin mutum ko wani abu makamancin haka. A duk sanda mutum ya ga bakinsa ya yi rami ko yana ciwo tabbas ya kamata ya garzaya ga zuwa ga asibiti don ya ga likita ya ba shi maganin da ya dace da shi. Kar ku ci zaku dinga cin kusa komai a bakinku ko kuma cin komai da yake ba tsafta ga bakinku saboda wani abun zai iya zama muku illa.

Me kake ci a wurin aiki? A gaskiya ina tafiya da abinci ne daga gida wurin aiki domin bana son siyan abincin sayarwa. Babban dalilin da yasa bana son abincin sayarwa ba don ba shi da daɗi ba ne amma kawai saboda ina kula da lafiyata domin an ce lafiya uwar jiki. A mafiya yawa za ka ga abincin kan hanya bai cika tsafta ba saboda ƙura da abubuwan da suke hanya suna faɗawa cikin wannan abincin kuma su masu wannan saida abincin basa lura kuma basu damu da tsaftar abin da mutum zai ci ba. A ko da yaushe ina samun abincin da zan dan ci kaman irin su fanke da dai sauransu in tafi da shi sanda zan tafi wajen aiki ko makaranta. Saboda lafiyata ta fiye mun komai saboda dukkanin abun da zanyi zan yi shi ne idan ina da lafiya. Ko da aikin zai iya gagarata idan har bani da lafiya. Saboda haka dole ne na kula da lafiyata da ta jikina da kuma abun da ya shafe ni. Ina kiyayewa, in ga tabbas idan har zan ci abinci a wajen aiki in tabbatar da cewa wannan me abinci na tabbatar da tsaftarta kuma abincin nan ba zai cutar da ni ba. Saboda a duk lokacin da na ci abinci wanda yake da ƙazanta da yawa a ciki, yana samun ciwon ciki sannan kuma ya iya haifar mun da amai da gudawa. Tabbas kowa ya sani cewa cutar amai da gudawa mafiya yawa abun da yake kawota shine ƙwayoyin cuta da ake samun su mafiya yawa ta sanadiyar ƙazanta ne. Ana kiran waɗannan ƙwayoyin halitta da suna microorganisms kuma bacteria ita ce mafiya yawan abunda take shiga abinci sannan kuma ta lalata wannan abincin kuma ta zuba mishi guba yanda idan mutum ya ci zai iya illata da rayuwarsa da lafiyarsa. Amma dukkanin abun da zan gyara daga gida, wato wanda zan ci na san cewa ina yin sa yanda ya kamata ina tabbatar da cewa wannan abincin ya dahu sosai na farko sannan kuma na tsaftace shi na gyara shi tskanina da Allah yanda ba zai cutar da ni ko ya cutar da wani ba. Wannan shine dalilin da ya sa na fi yadda da abincin gidanmu ko kuma abinci na fiye da wanda zan je na siya a bakin hanya ko a bakin titi lokacin da na je aiki. Idan har ban samu na tafi da abinci na daga gida wajen aiki ko makaranta ba a gaskiya ina jin tsoro sosai fiye da ƙima saboda ban san wane irin abinci zan ci ya ƙosar da ni sannan kuma mai lafiya wanda bazai mun illa ga rayuwata kuma da lafiyata ba. A gaskiya za ka ga abinciccika da yawa wanda za su burge ka a waje lokacin da ka fita. Amma kuma idan har ka tsaya kaɗan yi sa'o'i a wajen me abincin nan ka ga yanda ake sarrafa abincin. Ana zuba abinci cikin ƙazanta ba tare da an kula ba. Abun zai baka mamaki kuma zai baka ƙyanƙyami. Musamman mutane da suke da ƙyanƙyami gaskiya suna da gudun cin abincin bakin hanya a lokacin da suka je aiki ko makaranta. Kuma a gaskiya ina ɗaya daga cikin waɗannan mutane wanda suke fiye ƙyanƙyami da dai sauransu. Saboda haka bana cin kowane abinci barkatai ba tare da na yi la'akari da yanda aka yi shi ko kuma aka haɗa shi ba. Daukda dai mun san cewa akwai masu gidajen abinci waɗanda suke yin tsafta yanda ya kamata. Amma zaka iya samun wannan gidan abinci yayi nisa da wajen aikin ka sannan kuma bamu dama mu je nesa da wajen aikin mu domin mu siyo abincin da za mu ci ba. Saboda haka sai dai kawai na sha ruwa in hakura zuwa na koma gida sai na ci abun da ya dace. Domin ya fiye mun zaman na zauna da yunwa akan in je in ci abun da zai cutar da lafiyata. Gwanda na jure na zauna ban ci komai ba har na koma gida in ci abun da ya dace.

Kana son kallon wata da dare? Wannan gaske jimla ana cewa kana son kallon wata da daddare? Tabbas ina son kallon wata da daddare. Domin wata yana kawata samaniya lokacinda yayi haske dadaddare, koda ina cikin gida ina lekowa ta windo wato taga a hausance domin in kalli wata. Abubuwan da suke ƙawata samaniya da daddare sune na farko wata sannan kuma taurari. Ina son in kalli wannan halittu na Ubangiji. Tabbas wata da rana da kuma taurari dukkannisu Allah ne ya halicce su kuma suke fitowa a samaniya ba tare ɗan adam yana da umarnin cewa suyi ko kar suyi ba. Wannan kaɗai ya ishi mutum ya san cewa shi Allah guda ɗaya ne kuma shine kaɗai ya cancanci a bauta masa. Inason kallon wata sosai, dukda dai cewa wani lokacin idan na kurawa ido inna kurawa wata kallo da idona ina jin kamar mura suna kokarin kama ni. Sai ake sanar da ni cewa aishi wata yana da sanyi ne. Idan mutum ya tafi duniya kafin ya ƙarasa idan dai har ba shi da kayan sanyi zai iya daskarewa. Eh to kuma rana tana da zafi ne. Idan har mutum ya tafi wajen rana ba tare da kariya ba zai iya narkewa. Tabbas! Dukkaninsu wannan ikon Allah ne. Mutum bai iya ja da wannan iko na Ubangiji ba. Kuma wata yana da kyau sosai wajen kalla. Domin shi hasken sa ba irin na rana bane. Abune kamar wanda yake da matuƙar ƙayatarwa. Sanda ka ke kallon wata tabbas ni dai abin yana da ban sha'awa da kuma tare da burge wa. Wannan shine taƙaice bayani da zan iya yi akan wata. Amma kafin nan ina so in ɗan yi bayani a kan waɗansu al'adu. Kamar al'adun ƙasar Indiya wato Hindu, suna yin wani alkawari akan wata. Wanda nake gani a finafinai wanda suke amfani da rariya. Zai yi amfani da rariya a haska fuskar wanda kake kauna sannan a haska wata. Sannan ace tabbas wannan aure idan an yi shi yana yin ƙarko. Ban sani ba ko wannan al'ada tasu ta gaske ce ko kuma kawai ana yi ne don jita jita da kuma zato. Amma tabbas a lokacin da waɗannan masoya suke yi wannan biki na kallon wata da kallon fuskokin abin ƙaunarsu abin yana burge ni. Ban taɓa ganin wannan abun a zahiri ba in a kallon shi ne zai kawai yi a finafinan su na Indiya wa. Wannan al'ada, al'ada ce wadda ke tun kaka da kakanni wanda suke yin ta har a yanzunnan. Duk dade cewa na san waɗansu sun watsar da wannan al'ada tasu amma har yanzu akwai waɗanda suke bin wannan al'ada. Kowa da yadda ya yake al'adarsa kuma kowa da yadda ya karɓi al'adarsa. Waɗansu suna girmama al'adunsu waɗansu kuma suna ɗaukan al'adun ƙasashen ƙetare musamman ƙasashe irin na Turawa. Tabbas ni dai ina son al'ada ta don saboda a cikinta aka haife ni kuma a cikinta na tashi. Saboda haka babu wani waje da ya fiye mun gida kuma babu wata al'ada da ta fiye mun ta gida. Ina son al'ada ta kuma ina son addinina kuma ina son dukkanin abunda zai sani farin ciki a rayuwata. Kallon wata yana daya daga cikin abunda nake kallo ina cewa kowa a duniya yanayin hakurine kuma komai dan hakurine. Tabbas inason kallon wata sosai da sosai da daddare.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine duk kasuwancin da za ka yi, ka yi shi tsa kaninka da Allah, ka kasance mai cika alkawari, ka kasance mai gaskiya da amana, sannan kuma ka sami riba yanda ya kamata, sannan kuma kar ka dinga taɓa uwar kuɗinka. Wannan shine abun da yake mafi muhimmanci a kasuwanci. Duk sanda za ka yi kasuwanci, ka tabbatar da cewa ka san suwaye abokanan kasuwancinka, sannan kuma suwaye za su dinga taimakama wajen kasuwanci. Sannan kuma wanna abun da za ka dinga sayarwa ba mi lalacewa ba ne, ko kuma ka san yadda za ka sarrafa shi, yadda za ka sayar da shi, ka san suwaye wanda za su dinga siyan kayanka. Waɗannan su ne abubuwan da suke da muhimmanci a kasuwanci. Sannan kafin ka fara kasuwanci, duk abun da za ka yi kasuwanci akansa za ka yi karatu, ka san ilimi akan wannan abun yanda yake da yadda asararsa take, sannan yadda za ka rage asara da daisauransu. Waɗannan su ne abin da ya kamata mutum ya sani kafin ma ya fara kasuwanci. Idan har ka san suwaye za su sayi kayanka, sannan yadda za ka dinga sarrafa wannan abu, ka san illarsa idan ya daɗe ba a siya ba, ka san kome abin da ya shafi wannan tam, sai ka fara wannan kasuwanci. Sannan kar ka fara kasuwancin kome nene da yawa. Ka fara daga ɗan watara na, sai ka fara yi da yawa. Kome nene za ka fara yanzu ko za ka shige shi ba a fara wa gaba gaɗi kuma sannan ba a fara shi da yawa. Ana fara kome ne a hankali, a hankali. Hausawa suka ce, "Sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba." Watara na za ka yi nasara ka kai inda kake so ka je.